Kana tafiya da sawri, kana tafiya da, tafiya da sawri.

Menene Borinko Henki Hai Kaiken yaya kake Branga kuke.

Bada shawara a aiki, kana fisun miya mai zafi ko ko sanyi.

Yaushe kake zuwa Kazuwa? Yaushe kake zuwa zuwa Kazowa?

Yi kake, idan safiya lokaci da safaka. Ni kaki, idan safiya lokaci da safaka.

Kana baɗa sawara na aiki, sukana baɗa sawara, sawara a aiki.

Nawa sau nawa kake tsaka ake kidan ko? Nawa haris kaki kidan ko?

Ya yusiya nawa madubi kwake dashi a gida. Madubi kake dashi a diya.

Wani abin shiri ga gaji ya kaka kifiso. Wani abin cin ga kaka kifiso.

Kana amfani da ruwan rijiya. Kana amfani daruwan, daruwa rijiya, miƙaƙe yawa danga.

A wani wata aka haife ku kana ya bi awon ka ke.

Wanan yanayin daki, kake, fiso, yaya kake gina dangata ka ta.

Kana son kajin fadowa rana? Kana son fadowa dawa rana.

Wani guda ha fanka kakifi so wani gudu na fanka fanka kakifi so.

Siyan kaya ayan gizo kana siyan kaya ayana ayanar gizo karanta littattafai.

Wani irin aiki a gida wani irin aiki a gida a wane irin aiki a gida.

Nawa mu ta shin kake amfani da so kaki aya kaki jini aya miya.

Wane lokacin na saka keke fi so? Wane lokacin na saki keke fi so?

Wane Erin tufafafin taka kaf-ka ke fesoh wane Erin kafin ka ke fesoh.

Kana iya dawo da kuɗi, kana iya dawo dawo da kuɗi.

Wani lokaci kake wanke kayayyaki? Wane lokaci ka ke wanke kayayyaki?